Sau nawa kake amfani da wayarka? Wayana ina amfani da shi a rana son awa ashirin, awa ashirin da biyu. Wayana zan iya hankura yayi caji awa biyu kacal. Amma ko wani lokaci ina danna waya na. Ban na wasa da danna wayana kowace rana.

Abun da nike yi in babu wutar lantarki, ina buga game ko kuma ina danne-danne a wayata. Ina hira da abokanai lafiya da mara lafiya duka. Tun da dai ina iya in yi waya, ina iya in tura musu wasiƙa wani lokaci kuma ina iya, ina iya in kira ko kuma in ta buga gane a wayana.

Eh to, ina kallon inuwa na domin inuwa na shine ana kira, eh, gangan jikina wanda nake iya gani idan rana ya haskaka ko wuta ya haskaka ni. In ban gani ba to ban da rai kenan. Amma ka kalla inuwan ka, idan ka kal inuwan ka to kai kana da rai kenan.

Abinda nakeyi lokacin da inajin damuwa ina kwantar da hankali na sai in sa tufafin waƙa wanda yanzu ake kira mawaƙi kamar rediyo. Ina jin waƙoƙi wanda za su kwantar mun da hankali domin hankali na ya tashi, shi ya sani.

Ina son miya mai zafi domin idan ka saukar dashi yana da zafi. Zaka ci shi a hankali a hankali kuma yana da, yana da kayayyakin da zai sa jikinka ya samu abinda ake kira balance diet, amma in kana cinshi da sanyi baza ka ji daɗin abin miya in kuma ba, domin yayi sanyi duka abun da ya kamata ka ji daɗin shi duka ya riga yayi sanyi.

Ah, ni banna tara tsabar kuɗi domin ni idan kuɗi ya shiga hannuna ina da abubuwa danakeyi dashi aiyukan ɗaya kamata asaka kuɗi aciki domin kuɗi ya ƙaru. So baran iya tara tsabar kuɗi ba, baran iya ba. Dole ne in kuɗi ya shigo in fita in kashe shi.

So, irin ice cream da na fi so shine vanilla, sunanta vanilla ice cream. Kuma vanilla yana nan daga madaran shanu ake yin shi, da ɗan wasu 'flavors' da ana haɗa wa na yin, eh, ice cream ɗin kenan.

AH to yankan farce shine sabgar mutum na ɗaya kenan idan farcen ka baka yanka shi ba zai yi kyau gani ba. Ina yankan farce nawa a wata sau biyu. Domin dai-dai lokacin da yayi girma sai a yanka yanda na ke yin nawa kenan.

To, tabarin, tabarin mu wurin aiki shi mu halkan gini ne da yin hanya muke yi. Tabarin aikin mu shine ka zo ka gaya mana ga yanayin da take. Mu kuma ƙarfin mu shine mu baka abin da kake so. Dole ne mu biya maka buƙata kai ma ka samu ka ji daɗin ka ba mu aiki mun yi ma.

Ina yin bacci da rana domin in na zauna naɗan yi ayuka dai naɗan fita na dawo. Dole zan gaji, dole zan buƙaci in samu in kwanta, in yi bacci in huta. Ka ga bacci rana yana sa ƙwaƙwalwa yana samu yayi sanyi daga ayyukan da yake yi kuma yana kare lafiyar jiki ke nan. Shi yasa nike son bacci rana. Ina bacci da rana.

Ni na fi son zama a kan tsayawa domin, in ka siya de yawa, ƙafafuwan ka za su yi ma zafi, kuma jini zai taru a wuri ɗaya. Zama ma in ka zauna jini zai taru a wuri ɗaya amma zaman de ya fi sauƙi da ka tsaya a tsaye.

Ina musafaha da mutane. Domin mutane dole ne ka samu ka yi musafaha da mutane, ku zauna, ku tattauna, ku dubi yadda za ku taimaki juna a tafiyar duniyar nan yanzu. Dole ne kuyi zama. To dole in baka da mutane to kai baka da rai kenan. Amma idan kana da rai dole ka yi mu'amala da mutane.

Eh, launin tawadan da nake aiki a amfani da shi ita, ita ake kiranta nibiya, nibiya. Da shi nike aiki yanzu a hakan. To, banda wani sai nibiya.

Wayana tana daidaitan haske da kanta domin ni na saka. Ka san idan ka siya waya, eh haske yayi yawa. Ya ya kawo damuwa a ido. Idanu ka zasu samu, damuwa domin haske yana yi maka yawa, amman idan kasa wayar ka a inda ana gyaran setting na waya, ka gaya ma wayar ka yana gyara daidata haske da yanayin yanda gurin yake zaka samu wayarka tana daidaita haske da kanta.

Bana shan magani kullum. Bana shan magani kullum domin lafiya na kallo. Idan na yi rashin lafiya shine ina shan magani kullum. Kuma shan magani na ba bai wuce kwana uku, idan na sha magani kwana uku.

Yanda muke inganta aikinmu shine muna sa ido a aikin da ake yi. Domin neman ingancin aikin da an bamu, dole mu kula, mu sa ido, muna zuwa muna duban aiki kowane lokaci domin mu samu ingantaccen aikin da aka ce mu yi, mu fitar musu da abun da suka faɗa suna so. Yanda mukeyi mu kare, mu samu ingantaccen aikinmu kenan.

Eh to ka ga raba ayyuka ga ga wasu ya zama dole idan kuna aiki. Abunda ya shafi aiki da jamaa yazama dole ku raba ayyuka domin aiki ya tafi da wuri ina raba aiki da mutane, muna rabawa domin idan muna so mu kama abun da ake kira target dole mu raba aiki.

Ah, zama birni, zama birni tana da kyau domin tana taimaka buɗa maka idanunka ga abubuwan da take faruwa a duniya. To, duka biyu suna da kyau. Zama ƙauye kuwa zaka yi noma, zaka koyi zaman wahala, zaka koyi gina kanka da kanka ba sai wuri ya yi ba.

A da dai da ina tasowa ina son rera waƙa loka a lokacin wanka amma yanzu na daina in je ina sa waƙa ina ji wani lokaci sai in bi waƙan in ɗanyi amma na ɗena waƙa a wurin wanka yanzu.

Yanda nake gina dangantaka da kasuwanci shine yanayin da nake yiwa mutane magana kuma yanayin da nake nuna kaina a cikin jama'a. Idan ni in ke son yi ma mutane ba da ladabi da biyayya ba, ba zan iya in yi kasuwanci dasu ba.

To ni banda lokacin da wai zan iya in faɗa tabbacin lokacin kallon waya na. Domin ina kallon waya na ko wani lokaci. Idan na tashi ina danna wayata, idan kuma na gaji nake aje ta. Amma a rana a ko wane fanni ina danna waya. Amma a rana yana iya ɗauka a wane ɗaya ɗaya ɗaya har ashirin a cikin rana ɗaya.

Abun da nake jin tsoro shine in tashi a rana in kalli wayana ba tayi caji ba. Bana tsoron komai amma in tabbatar wayana tana da caji, ita kaɗai take ban tsoro. Idan na tashi wayana ba ta da caji, tsoro yana kamani.

Ina kare wayana daga ƙwayar cuta yanda nike yi kuma ina da wani app wanda na saka a ciki wanda ake kira da avast anti virus ita ne take taimakin waya daga kama cutar da wani waya za ta iya tura maka.

Yanda nike son zama shine in zauna in ɗauki ɗayan ƙafa na in aje akan ɗayan ƙafa na in kewaye ƙafa na a kan ɗayan. Yanda nake son in zama kenan, yana sani ina samu, eh, sakewar da ya kamata in samu idan ina zama.

Gudun fankan da na fi so shine ana sa a na ɗaya kenan wanda yana gudu ba sosai ba ba kaɗan ba yana gudu daidai. Domin kada iska yayi min yawa hancina ya toshe ko kuma n kamu da mura. Shiyasa nike aiki da fankan wanda yana tafiya a number nadaya ni dai baiyi yawa ba baiyi kaɗan ba.